Shin kana koyan wata yare? Eh mana, me zai hana? Niko nake koyan wata yare. Saboda yanzu haka ina koyan yaren Larabci, kuma Larabci yana da daɗi ƙwarai da gaske saboda shine yaren addinin mu, yaren da muke amfani da shi addinin Musulunci. Kuma inaso na koyi Spanish. Ina son yaren.